Gaskiya a zamanin da a ƙauyaku idan maraice yayi akan zo bakin bishiya a dinga ba da labari. Kaman a ce idan akwai tsohuwa wato kaka kenan za ku zo ku zauna a ƙarƙashin bishiya maybe bishiyan beli sai ta zo tana baku labari. Ka-kakanni tafi iya bada labari saboda ta ga yau ta ga gobe. Zata dinga baku tatsuniyoyi, labari. Wasu labaran har mutum ya mutu bazai taɓa mantawa ba. Kaman a ce lokacin da na tuna wata labarin da kaka ta ta ba-taɓa bani labari na wani tsuntsu da yake ta na gizo da ƙoƙi. Na gizo da ƙoƙi, gizo da yake ta mugun wayo, ƙoƙi kuma matarsa. Gaskiya labarin nan bazan taɓa mantawa ba. Kuma akan bada labari yara 'yan ƙanana suke saurara. Gaskiya kakanni da yara sunfi bada labari kuma sunfi sam-zama da lokaci suke ɗiban labari kala kala.

Agaskiya wasan ludo da wasan karta wasanni ne da suke kamanceceniya amma kuma ba iri ɗaya bane, saboda wasan ludo shi wasa ne da akeyi da ƙwaya da ɗiya wanda dukkan ku zaku dinga bugawa. Wasa ne wanda wani mutum yayi nisa ɗaya zai ka dawo dashi baya. Shi wasan ludo yana da ƙayatarwa sosai kuma yana da ban dariya saboda yanda zaka yi kaci. Ina iya tunawa akwai lokacin da muke wasan ludo da yayata tace ba zan iya cin ta ba, ai kam sai da na bata three zero. Sannan kuma wasan karta, wasa ne wanda aka fi yin shi kaman wats. Shi wasan karta shi ma wasa ne yana da daɗi sosai, kaman yanda ake ba ma mutum pick two, pick five, pick three, abun ne mai ƙayatarwa yanda kake ji kana ji kana ba ma ɗayan ka mugunta, kana cika mashi katika wanda ba zai iya cinye ka ba.

Eh na kasance ina kwana a kan gado a gidanmu amma akwai wasu wajajen da in naje dole a ƙasa zan kwana kama a ce idan na je gidan biki saboda tsananin yawan mutane dole a ƙasa muke yin shimfiɗa mu kwana saboda ana ba ma manya ne kan gadon kaman kuma in naje makaranta in na je makaranta ina kasancewa ina kwanciya ne a kan bunk wato gadon students kenan ina kwanciya ne a kan shi saboda shi kuma bai da wani girma amma a gida na kasance ina kwana ne a kan gado amma a kan gado na fi son in kwana a kan royal bell sai kuma mutum ya je baƙunta wani waje kaman idan ka je baƙunta wani waje shi sai duk inda aka ba ka nan za ka kwanta wani wajen in ya kasance wajen masu kuɗi ne ana ba ka kan gado wani wajen kuma in ya kasance gidan talakawa ne kaman in ka je ƙauye shi kuma za a baka ƙasa ne ka kwana.

Gaskiya ina yawan ɓata sosai saboda ni bana gane hanya, lokuta da dama. Zan iya tunawa akwai lokacin da zanje asibiti daga gida, ga hanyar da na saba bi saboda na taɓa bin wata ƙawata ta nuna min hanya ta ce wannan hanyar shine shortcut. Ranar da zan bi babu ita, sai da na ɓace. Naje nayi ta zagaye bayan asibitin nayi ta zagaye bayan asibitin naje ina ne, naje ina ne ban san wai bayan asibitin nake ba. Har se da na samu na tambaya na ce don Allah a gaya min ina ne asibitin Isah Chikaji. Sannan aka ce mun ai kina bayan asibitin ne ta can zaki bi, nan ne zai kaiki. Sannan ina bi fa na gane hanyar na ce kai amman ni bana gane hanya sosai. Shi yasa na ke ni ina yawan ɓacewa a hanya. Zan iya tunawa akwai lokacin da ina ringim shima haka naje na ɓace saboda na bi wata hanyar da muke zuwa makaranta wanda ban san hanyar ba. Ina yawan ɓacewa sosai ne.

A gaskiya fasahar data yawaita a unguwar mu, dama ko ina a layinmu shine fasahan buɗe shaguna. Saboda mutum ba zai yi tafiya inci talatin ba sai ya ga shago. Shagunan provision sun yi yawa a unguwan mu saboda kowa kamar competition ake yi. Kowa da ya samu kuɗin shi sai mutum ya je ya buɗe shago. Yanzu sun maida mana unguwa ma kamar kasuwa saboda wani zubun ma in mutum zai siya abu ba sai ya je kasuwa ba. Abubuwan da ake siyarwa a unguwan mu ma kawai sun ishe mu ba mutum sai ya je kasuwa ba yana neman abubuwan da zai siya. Abubuwan da ake siya ba a unguwan mu ma sun isa saboda kamar suna competition siyan motoci ma. Wannan ɗaya d'an samu kudinshi sai yaje ya siya mota, wannan da yad'an samu kudinshi shima sai yaje siyan. Wannan zai ce "ai wannan ya siya mota ni ma bara sai na siya mota in ga abinda ake ji in an siya mota."

Abincin da bazan taɓa mantawa ba shine banana milk shake da plantain pretata, saboda abincin ne da muka taɓayi so ɗaya, kuma yanada daɗi sosai. Saboda lokacin da muka yi shi ban mantawa wani sallah ne wanda antin mu tayi shi sannan kuma yana da daɗi sosai. Kafin ma ka yi sai ka je kasuwa, ka kakkaso kuɗi saboda sai ka siya kaza, ka siya plantain, ka siya ƙwai, sannan ka siya nama. Sannan za ka yi plantain milk shake. Sannan kuma banana pritata yana da daɗi sosai. Shi ma sai ka siya kwakwa, sannan ka siya ayaba, sannan ka zo ka hahhaɗa a gida. Gaskiya abincin nan yana da daɗi sosai, kuma duk ba'a ba ma mai ƙiwuya. Duk wanda ya ci zai dinga tunawa ne ba zai taɓa mantawa ba saboda tsananin daɗin abincin.

Eh kullum na kasance ina kunna tsaron batiri, wato battery saver. Saboda in ban kunna tsaron batiri ba zai cinye mun batiri kaman ace bazan samu ina yin irin wannan aikin da nake yi ba kuma zai dinga cinye mun caji. Sannan kuma wayan bazata daɗe mun yanda yakamata ba saboda bana da power bank. Saboda indan mutum nada power bank shine ba sai ya kunna tsaron battery ba saman in mutum bai kunna tsaron batiri ba shima yana kawo ciwon ido. Kunga bana so inyi ciwon ido tun inada ƙuruciya na. Yakamata ace in mutun ya jan-- shekarun si sun ja yakai arba'in kaman hamsin shine zaiyi ciwon ido. Amma tun mutum yana da shekara sha takwas ya samu ciwon ido?

Idan an yi ruwa mai yawa, unguwarmu yana kasancewa unguwan da bai da kyau. Saboda sanadiyan taɓo da jagwalgwalewan unguwan mutum zai ji dama bai zoba. Ban mantawa lokacin da aka yi ruwa na ƙarshe wanda ya zuba sosai a unguwarmu, wato gidan mu ya zama kaman wani rafi. Saboda ruwan ya zuba sosai. Saboda ya shigo mana cikin gida wanda har muka dinga ganin kwaɗi da kunamu a cikin gidanmu saboda sanadiyan ruwa ya cika musu ramuka, ramukan da suke rayuwa a ciki. Saboda idan anyi ruwa mai yawa bama unguwar mu bane kawai ko wane unguwa da za ku gani yana da labarin shi idan an yi ruwa. Unguwan masu kuɗi ne kawai za ku gani idan an yi ruwa su ba ruwan su da ruwa daga, daga su sai kwalbati. Amma mu idan an yi ruwa, ruwan unguwar mu na zama kaman wani rafi.

Gaskiya abinda na fi tunawa a ƙuruciya shine ranan da na ɗibo ganyayyaki da bololi da ƙya yadiddika na zo na shushuka a gidan mu wai ni a dole na yi decoration ɗin gidanmu. Gidanmu ya koma irin na gidan masu kuɗi. Lokacin da babanmu ya zo ya ce, ya ce waye yayi wannan aikin aka ce mashi ni ce. Wallahi ranan sai da na ba ma aya zaƙin ta saboda an zane ni ne, an zane aka ce go yanda aka zane ni ne yanda ba zan ƙara ba. Gaskiya babanmu ya iya discipline idan lokaci, sai kuma ranan da na je na sa yazawa nai za nai bille a fuska na. Shi ma ranan ba zan taɓa mantawa ba saboda ranan ya ce shi ba me ya sa bai yi mana zanen ba tun muna yara. Mun zo kuma mun yi da kanmu.

Shawaran da zan ba ma matasa gameda kudinsu shine yanda zasu dinga kashewa, su san yanda suke kashewa, su dinga saving. Saboda saving dinnan zai dinga taimaka musu. Kaman a ce mutum idan bai da kuɗin nan gaba, zai ɗauko saving din shi yayi amfani dashi. Ko in kuma buƙatan gaggawa ya tashi, idan buƙatan gaggawa ya tashi nan da nan mutum zai ɗauko kuɗin in yana da ajiye ya bada. Amma in kuma bai da ajiye kuɗi bai yin saving za ku ga bai da shi sai yazo ya koma neman bashi.

Ruwan damina a garin Zaria wallahi abin yana canza komai. Lokacin rani tafiya ta fi sauƙi. Komai da komai mutum ya ga daman tafiya lokacin da ya ga dama. Amma da an ce zarar damina ta fara, sosai duk abin ya canza, duk tsarin ya canza. Amma lokacin rani mutum yana iya yin tafiya. Ruwan damina hanyan motoci, zakaga in an fara ruwa hanyan motoci komai ya tsaya cak. Traffic light babu. Saboda duk hanyar da duk ruwan damina ya tsattsayar da komai. Amma in dai lokacin rani ne mutum zai yi tafiyan shi lokacin da ya ga dama.

A gaskiya farashin abun da zan iya canzawa shine kawai farashin abun da nake sayarwa. In dai ba abun da nake sayarwa ba bazan iya canza farashin komai ba saboda shi kaɗai nake da iko akan shi. Kamar a ce idan da ina da iko akan canza farashin man fetur na Najeriya, da shi zan fara canza farashin, saboda a ce tsadar man fetur shi yake kawo tsadar rayuwa. Sai ki ga an ce in man fetur ya tashi komai da komai abubuwan da ake siya a kasuwa ya tashi. Amma saukan man fetur sai kuga an zo rayuwan da dama dama, abubuwa sun sassauka. Amma a ce in dai man fetur ya tashi to zaka ga koh shinkafa, gero, dawa, kayan hatsi duk sun tashi. Ba ma kayan hatsi ba ƙaidai har da kayan sawa da kayan abinci da ruwa duk tashi suke yi saboda tsaban ragin tashin man fetur.

A gaskiya ni, sana'an da nake yi shine sana'an gida. Kuma wanda idan na saukar da farashin shi baya, baya alaƙanta da farashin man fetur ko kuma farashin abubuwan da suke kasuwa. Ni kawai sana'an hannu nake yi. Ko yaya na saukar da kayan sana'a na, to baya iya taɓa kayan farashin man fetur. Saboda man fetur itace ƙashin bayan sana'o'i yanzu. Saboda, saboda, saboda a motoci da manyan motoci ake samu ake ɗaukan abubuwan da ake kawowa na sana'a. To idan babu motoci, sana'an babu sana'a kenan. Saboda su suke ɗebo kayayyakin da ake yin sana'a. Kunga tashin farashin man fetur, shi yake alaƙanta da kowane tashin kaya yanzu a nan. Kuma idan zamu jure, muyi ma gwamnati magana da murya mai ƙarfi, to za a sauya, za a rage farashin man fetur ɗin.

A ƙwallon da ake bugawa anguwan mu yara suke bugawa a bayan gidan mu kuma kullum lokacin da mutum yake zuwa yake ganin su in suna buga ƙwallon zai gan shi cikin farin ciki da annashuwa suna buga ƙwallon sunfi yin ƙwallon da yamma misalin ƙarfe huɗu har kusan kullum sai ƙwallon ta faɗo mana cikin gida wani zubin mutum na cikin shara sai ƙwallon ya zo ya same shi amma sai yaran su shigo su bada haƙuri suce don Allah ƙwallon su ne suna bugawa suna wasa ƙwallon yake faɗowa amma wani zubin muna basu amma wani zubin in mun ansa sai ƙwallon yayi kwana biyu kafin mu basu sabo da mu nuna musu bakomai ake. Ba komai ne wajen wasa ba kuma ba kowa ake buga ma ƙwallo yake haƙura ba amma koyaushe in mutum yaje bayan gida zai ga suna buga ƙwallo suna jin daɗi suna wasa saboda suna cikin annashuwa.

Dangane da goro amfi badarwa ne a a lokacin wani taro, kaman ace idan za'ayi biki, baban ango yankan siyo goro akai gidan amarya, ko kuma idan za ai taron wani suna, shima uban yaro zai siyo goro ya je ya rarraba ma mutane, sai a rarraba ma mutane saboda a gayyace su zuwa taran. Ana kuma iya bada goro ga tsofaffi kuma saboda an san tsofaffi sun fi cin goro da manya. Manya ma suna cin goro sosai saboda sun ce goro yana ɗauke musu kewa da hawan jini. Akwai kuma gorirrika da ake ci.

A gaskiya miyan taushe, miya ce mai matuƙar daɗi, kuma miyan da na fi so a cikin miyoyi da na sa ni. Miyan taushe miya ce mai daɗi wanda in kana jin daɗin ta hamma za ka iya mantawa da hula. Ga yanda ake yin miyan taushe, in za mutum zai yi miyan taushe zai shirya ya tafi kasuwa, ya je ya haɗo kayan miya, albasa, tattasai, attarugu da alayyaho. Wasu kuma suna iya ƙarawa da agushi ko gyaɗa miya. Idan mutum ya zo gida zai yayyanka alayyahon nan sai ya ɗaura miya yaso. Sai ɗaura mai ya soya kayan miya. Idan mutum ya ɗaura mai ya soya kayan miya, abu na farko da zai yi sai ya ƙara alayyaho sannan ya bar ta tasulala sosai. Idan mutum ya bar ta tasu lale sosai sannan ya sauke. Ga abubuwan da ake cin miyan taushe, ana cin miyan taushe da tuwo, sannan ana cin ta da alkubus, ana cin ta da masa, ana cin ta da waina sannan kuma ana cin miyan taushe da sinasir. Miyan taushe miya ce mai matuƙar daɗi wanda duk wanda ya ci ta, gaskiya ta. Zai ji ya fi sauran miya. Saboda tafi miyan kuɓewa, tafi miyan kuka kuma tafi su daɗi sosai.

Al'adar raba nama al'ada ce mai matuƙar burgewa da kuma bada dariya. Kaman as yankin Sokoto idan mutane suka yi layya, suna fito da ragon ne a gasa kowa ya zo ya diba nashi. Amma anan inda muke nan Zariya ba haka ake ba, duk wanda yayi layya zai kimtsa na shi ne a cikin gida, sai 'yan uwa da abokan arziki wanda zaka ɗan yankan mawa. Al'adar raba nama a cikin gidan mu ana rabawa ne suna-suna, saboda in aka ce za'a yi ɗaki-ɗaki abun ba zai yi ba. Zaka tashi wani, wani zai tashi da yanka ɗaya ne a matsayin ka san shi. Amma in aka ce suna-suna sai mutum ya tashi da ɗan nama da yawa, saboda naman rago ne kwaya ɗaya. Idan aka ce za'a raba shi ba suna-suna ba mutum zai tashi shi ne da ɗan kaɗan a cikin plate.

Gaskiya abinda na tsana ke na jira, na tsana jira bana son jira kwata-kwata saboda nima bana so a jira ni. Shi yasa ko banki naje ko kuma makaranta naje bana son jira. Saboda sai na bari an zo kai na wani zubin sai kuɗi ya ƙare. Kaman in mutum yaje ATM machine, mutum zai bi layi na awanni sai yazo sai a ce cash ɗin ya ƙare. Shi yasa bana son jira. Ko a makaranta ma bana son jira kwata-kwata sai dai a jira ni saboda nima bana jiran mutane.

A gaskiya tafiya na mafi nisa shine tafiyan da nayi zuwa Adamawa. Tafiyan nan na jigata sosai saboda tafiyan mota ne. Kuma tafiyan nan da nayi shine tafiyan da zanje in shiga camp. Tafiyan nan na jigata saboda bana yin tafiya a mota kuma nayi ta amai a mota shiyasa. Inda muka je mun sauke zango a Jigawa sannan mun sauke zango a Gombe. Mun sauke zango a wajeje ahh jahau jahohi guda biyu munyi sallah munci abinci sannan muka ɗauka tafiya. Bayan mun ɗauka tafiya mun ga abubuwa da dama a kan hanya. Gaskiya tafiya da. Yana da daɗi, amma indai ba a mota ba saboda mutum zai je ya buɗe ido. Kuma munje ne tare da. Da abokaina masu NYSC da muka shiga camp a tare da su.

Gaskiya abin da na yi fama akansa a duniyar nan shine karatuna, saboda ina son karatu sosai. Saboda na shiga makaranta tun ina yarinya 'yar shekara biyu. Na yi ta karatu, na yi firamari, na yi sakandari, na yi jami'a, sannan kuma na zo na tafi camp. A kamf ɗin ne na ga abubuwa sosai. Abubuwan da na gani ya ƙayatar da ni. Yadda ake fita, yadda sojoji suke muku, sannan yadda kuke cin abinci, abubuwa dai kun koma kamar yara, abubuwan dai ƙayatarwa duk akwai a hanya kafin a nan. Kuma kafin in tafi camp ɗin, na ga fruit fruit da na gani a hanya wanda ba a kowane ƙasa jaha ake samu ba sai a jahar Adamawa.

Abin da nake yi mafi muhimmanci da yamma kafin in kwanta shine in yi kallo ko kuma in ɗauka wayana in hau chat in duba waye ya min magana a WhatsApp. In dai na ɗauka na duba na ga ba wanda ya min magana toh shikenan. Amma kafin in ɗauka wayana ina zuwa islamiyya ne. In naje islamiyya muka yi karatu, malam ya biya mun karatu, sai in na dawo gida indai akwai wuta sai in kunna TV in yi kallo ko kuma in duba labarai me duniya yake ciki, shikenan. Koma ana da an ɗauka wayana ina duba me duniya yake ciki ne. Wani abun jajenta wa in jajenta, abun murna in yi murna amma abun kuka sai in yi kuka ko in yi addu'a. Gaskiya ina jin daɗin ɗaukan wayana da yamma.

Gaskiya yanda nake tsara abubuwa ina tsara abubuwa daki-daki akai akai ne. Saboda in mutum yace ba zai tsara abubuwa ba ko mai rikikkice mishi zai yi, da farko ina tsarawa ne. Idan na tashi, me nake fara yi? Ina yin brush, sannan in ɗaura girki kafin in zo in yi wanka. Idan na yi wanka a lokacin nan abinci ya dahu, sai in zauna in ci sai in yi wanke wanke. In nayi wanke wanke sai in je in ba ma dabbobi abinci. To wajen dabbobin nan shi ya fi bani komai wahala saboda dabba bai san abu bai jin magana. Sai dole sai an mishi da duka sai in zo in ba su abinci, muyi ai in yi in yi su shiga ɗaki suƙi shiga. Wani zubin haka nake barin su. Kafin nan sai in zo in share ɗaki, in goge sannan in share gida kafin in tafi makaranta. Kullum haka nake yi abubuwa na gwanin sha'awa.

Gaskiya tafiya na da nayi mafi nisa shine tafiyar da nayi daga Sokoto zuwa Legas. Tafiyan da nayi ya ba ni abubuwa da dama. Naga abubuwa da dama akan hanya. Naga fruits fruits kala kala da wanda ma ban taɓa gani ba. Sannan naga abubuwa da dama. Nagan mata masu siyar da abinci. Nagan mata masu zuwa su tsaya da kansu. Sannan naga masu siyar da abubuwa akan hanya. Sannan kuma muna kan hanya naga koguna, naga bishiyu sannan naga cikin ruwa, sannan naga tsaunuka da duwatsu. Akan wannan duwatsun ne naga zuma rock lokacin da muka isa Abuja. Lokacin zuma rock ya burge ni sosai. Amma kafin bayan mun wuce zuma rock ɗin sannan muka zo muka isa wani tasha a Abuja. Nan muka ga abubuwan da dama da ake siyarwa da fruits fruits kala kala har na samu ma na siya wani wanda nayi tsaraba. Kafin na gama isa Legas ɗin, a Legas ma nagan suna da kifi, suna da ruwa kuma mun je rafi abubuwan da gwanin ban sha'awa.

A gaskiya kamar idan nayi baƙo, sannan ya zo ya ce in koya mashi kalmomi na Hausa kaman kalma guda biyar, wanda zaiyi amfani dashi yau da kullum. Abinda zan fara koya mishi shine gaisuwa, saboda Hausawa mu an sanmu da girmama na gaba damu. Zan koya mashi gaisuwa, saboda ya samu ya dinga gaisar da na gaba dashi. Sannan ya samu ya dinga gaisar da maƙoci da komi. Zan koya mashi ina kwana, shine gaisuwa. Sannan kuma zan koya mashi zan ci abinci, ina son abinci. Saboda yunwa ko a ina in kaje ka samu yunwa, kana jin yunwa sannan zaka ce a bani abinci. Shine na biyu kalman da zan koya mashi. Na uku, zan koya mashi nawa ne wannan kuɗin. Zan koya mashi kuɗi, ya san kuɗi kafin yazo a cuce shi. Saboda Hausawan mu wani zubin ba su da mutunci, zasu iya cutan shi. Sannan na huɗu, zan koya mashi ina zaka je in na tambaye shi kenan ina zaka je sannan in tambaye shi ina zaka je tunda tafiya za a dinga yi. Sannan na biyar, zan tambaye shi ina ne gidanmu, wane gari kake? To kun gani waɗannan kalmomi biyar, su ne ake so a koya ma baƙo idan ya zo.

Gaskiya a juyi-juyi na rani da damuna da sanyi. Damuna ta fi tsaho saboda lokacin damuna ta fi kwashe watanni bakwai tana yi. Ana kwashe ruwa ana yi, dalili kuwa lokacin damu-muna, lokacin ne manoma suke samu su je suyi shuka sannan ya fito su kai kasuwa. Wanda za a kuma ɗiba wanda za a kai gida a ci. Saboda lokacin damuna lokacin abubuwa suna arha, saboda wasu zasu je su siyar da kadarar su zo su sa kayan a noma. Sannan kuma lokacin damuna ba'a cika tafiye-tafiye ba. Mutane sun fi tsayawa a gida saboda suyi noma. Waccan shekarar ta damuna da ta zo, na tuna lokacin da baban mu ya kai mu no-gona, mu kai noman waken suya. Gaskiya waken suya na yafi na kowa kyau saboda, saboda ni nayi addu'a kafin in sa kuma na sa taki a nawa. Lokacin damuna har lokacin taki tafi tsada. Kuma an fi yin damuna a lokacin May zuwa August September ma ana yin damuna sannan lokacin damuna abubuwa sunfi arha sosai.

A gaskiya nakan share gida sau ɗaya ko biyu a rana. Saboda wani zubin in nayi baƙi zasu zo su ɓata gidan. Wani zubin kuma in banyi baki ba ganye daga bishiya zai fafado duk ya bata gidan shiyasa nake share gida da safe da yamma. Sannan in kuma na share ɗaki shima inna kai dattin tsakar gida shima sai na ƙara share shi. Sannan kuma in dabbobi sun fito sun ɓata mun tsakar gida, shima sai na tattara, sai na tattara tsakar gidan naje na zubar. Aƙalla ina ma share gida sau uku a rana ko sau biyu.

Ni kayyayaki na suna da yawa saboda ina ɗinka kayyayaki da yawa ban da ma ɗinki ina siyan ready made wanda ba sai na ɗinka ba wanda zan siye su a ɗinke. Bayan haka akwai kayan da nake sawa ko wanne a mako, kowacce rana a mako. Akwai kayan da nake sawa ranar Litinin, akwai kuma na ranar Talata, akwai na ranar Laraba, akwai na ranar Alhamis sannan akwai na ranar Juma'a. Na weekend ma wato Asabar da Lahadi suma akwai kayyayakin su ranar Litinin an fi so mutum ya sa kayan corporate dress ne, wato kayan da ya siya a ɗinke. Sannan kuma Talata da Laraba shi ma ya ɗan sa kaya masu kyau kamar su abaya da sauransu. Ranar Alhamis da Juma'a kuma an fi so mutum ya sa native, wato kayan gargajiyan Hausa. Su sun fi kyau ranar Al-- ranar Alhamis da Juma'a. Kayan kuma Asabar-- ranar weekend ke nan, wa-- kayan ƙarshen mako, su kuma an fi so mutum ya sa a tamfofin shi ko kuma ya sa duk wani kaya wanda ba zai fita ba tun da hutu ne a gida. To su ne waƴannan kayayakin da mutum yake sawa. Kuma gaskiya ban iya ƙirga kayayyaki na saboda suna da yawa. Wardrobe ɗina kullum a cike yake.

A gaskiya dangantakar mu da abokan aiki dangantaka ce ta mutuntawa. Kowa yana mutunta junan mu kuma muna yin aikin mu a kan lokaci. Duk aikin da aka sa mutum zai tashi ya yi indai habai fi ƙarfin shi ba. Mamman tawa a wani kamfani da na taɓa yin aiki, wato aikin da ake yi kullum aikin shinkafa ne. Kamfanin shinkafa. In aka ce ni ne zan juya shinkafa a buhu, haka kawai zan je in juya a buhu. In na samu inji ya niƙa shinkafan, in kuma. In kuma inji in na sama inji ya ƙulle buhu shi ke nan. Saboda buhu ya fi ƙarfina sai in kira wani in ce ya zo ya ɗauka shinkafan. Saboda a mutunta junan mu muke aiki. Kowa yana ganin girman kowa.

Gaskiya babu wasu masu siyar da kayayyakin wayoyi a unguwarmu indai har muna son siyan kayan waya ko kuma in wayarmu ya lalace sai mun je Pisat. A Pisat ne za ka ga mutane kala kala wanda in bakai mutum bai yi hankali ba sai a nemi a sace mishi waya da ko kuma a sace mishi kuɗi. Mutane ne ana samun cunkoson mutane sosai saboda wajen ana yin hada-hada sosai a wajen kamar kasuwa yake. Ana siyar da waya, ana siyar da screen ɗin waya sannan ana siyar da jakar waya ko gidan waya. Idan mutum yana so ya siya jakan waya tun daga unguwar mu sai ya zo wajen sannan sai ya je wajen sannan kuma ya bada kuɗi ya siya wayan shi.

A gaskiya a wajajenmu karatun boko abune mai kyau saboda mutanen da basa karɓan boko zaka gani an maidasu ƴan ƙauye kokuma an maidasu mutanen da jahilaine wanda basu iya karatu kokuma rubutu. Boko an maida ita ƙara. Wajen karatune saboda tunda aka haifa mutum za'a sashi a noziri dagan noziri in ya iya rubutu za'a sashi a fitamari in aka isa kai mutum firamari zai koyi karatu a wajen, zai iya A, B, C, D ya iya karatu ya iya ɗan karatu na basic. Sannan kuma yashiga sakandari. To a sakandirine mutumin zai ƙware a karatu sannan yasan inda aka dosa. Sannan ya san inda aka fara dosa. A nan lne zaisan fa infa bai banyi karatun nan bafa za'a iya korana sannan kuma bazan samu in shiga jami'a ba. Sannan in mutum yashiga jami'a ananne fa za'a bashi course ɗin dayayi apply. In kuma baisamu course ɗin dayayi apply ba za'a iya bashi kowane course amma mai kyau. Daganan mutumi zaiyi karatu yasan yadda zai taimaka al'ummarshi koya taimaka wasu da suke cikin unguwar su.

A gaskiya wasan dara wasane da ake bugashi a unguwar mu kuma masu bugashi zakuga kusan manyanta ne wato tsofaffi ko kuma dattawan da suke buga wasan. Za ku ga in dattawan suna buga wasan suna cikin annashuwa da nishaɗi. Idan lokacin buga wasan sunyi zakuga dattawan sun iya yin wasan sosai barinma lokacin za ku ga ƙwararru ne sun iya. Wasu ma har kuɗi suke sawa su mai da shi kamar caca. Sai ku ga in mutum ya ci, in wanda ya ci sai a ba wa ma wannan kuɗin. In kuma wanda bai ci ba sai a ƙwace kuɗin shi a wajen shi. Gaskiya wasannin gangajiya ne kuma ana tunawa da su sosai. Kuma gaskiya suna da matuƙar daɗi. Kuma gaskiya dattawan unguwa sun fi buga shi kuma suna buga wasan ne da yamma. Da yamma in yayi in ba'a ruwa sai mutane su ɗauko daran su su buga.

Idan abinci yayi ragowa a gidan mu indai ba wai acikin tukunya bane gaskiya indai a filat ne ana ba almajiri ne amma in a cikin tukunya ne yayi ragowa, muna ɗanɗuma shine mu ci da daddare. In kuma da daddare ne yayi ragowa, zamu bada, zamu ba ma almajirai ne kafin da safe ya la, in dai da safe yayi zai lalace. In kuma da safe ne mu kai zuwa rana, zamu ɗau, ɗauka mu ɗanɗuma da rana mu ci shi. In kuma ba haka ba zamu ɗauka muba almajirai. Gaskiya abin da muke yi da ragowar abinci muna bama almajirai ne saboda mu sami lada. In kuma almajiran babu su zamu ɗauka ne mu ba ma tsuntsa. Ko dabbobi suna ta kuka saboda ba su, ba su samu sunci abinci ba a ranan.

Eh ina sa turare kullum, saboda kullum idan nayi wanka, in jikina ban sa turare ba, zanje ina wani tashi tashi ne. Saboda yanzu yanayin zafin garin nan, akwai zafi. In mutum yayi wanka be sa turare ba, ko kuma in mutum yayi wanka yana son ya fita be sa turare ba, bazeyi nisa ba, zai ga ya haɗa zufa. Saboda akwai turaren da suke ƙafe ruwan hanmatta da sauransu. In mutum ya sa turare zai je inda zai je ya dawo. Barinma turaren da nake siyarwa suna da arha kuma suna kama jiki. Wani ma turaren in na baka shi a arhan kuɗi, zaka ga sun ya kama maka jiki, ya daɗe. Wani zubin har ya kwana biyu kana yin ƙanshin turaren. Shi yasa ake so mutum ya sa turare. Shi yasa an ma ce gayu bai cika gayu ba in babu turare a jiki.

Eh na kan yi kuka, lokacin yanka albasa, bari ma ace albasan in an shuka shi ba lokacin damuna ba, wato lokacin rani. Albasan sun fi yin yaji kuma sun fi yin daɗi a abinci, kuma sai a ce mutum ya yanka ƙanana ƙanana. Wato in mutum ya fara yanka albasa in dai ba a waje bane a cikin kicin ne, zai ga hawaye yana ta zuba a cikin idon shi. Amma in kuma a waje ne sanadiyan akwai iska ko kuma ko kuma an ɗauke mishi hankali yana fira, to ba zai yi kuka ba. Amma in a cikin kicin ne, in mutum yana yanka albasa baya cin cingam yana kuka ko kuma in mutum bai ɗan ɗiga man gyada a jikin wuƙan ba, shi ma yana kuka sosai lokacin yanka albasa.

Gaskiya a hausance akwai kalmomi da yawa da mutum idan ya je siyayya yake amfani da shi. Idan ka fara zuwa za ka siya abu zaka ce ina son abu kaza nawa ake siyarwa ko kuma nawa ne? Idan an gaya maka kudinshi, sai kace nawa zaka mun ragi? Idan akwai dama mutum zai ko kuma meye gaskiyan abun ka gaya mun gaskiya in zan iya siya. In kuma bazan iya siya ba zan ce nawa ne za a min ragi. Kawais indai akwai ka duba na nan shagon ko kuma nanan shagon wanne yafi arha sai kaje ma wanda yafi arha. Sannan kuma akwai kalmomin da ake rufe ciniki da shi, yanda nawa yanzu idan yanzu idan kana so in dawo, idan zan dawo, idan zan dawo nawa zaka siyar min?

A gaskiya mu a Hausawa daga yanayin maganan mutum muna gane inda mutum ya fito. Kama an ce Hausan Sakwato saboda Hausan su ba ta fita sosai. Idan mutum ya fara magana za a ce halan kai ba sakwace ne in kuma bakatsine ne zaka ga yanayin Hausan shi shi ma yana fara magana za a ce halan kai bakatsine ne. Sannan akwai kuma mutanen da ba sa jin Hausa wanda suke zuwa daga kudu kenan da sun fara magana inma kana musu magana wasu da Hausa za su ce ba su ji ko kuma za su ce mene ne suna tambayan me ake cewa. Su ma ana fara magana za a ce aka ga mutum baya jin Hausa za a ce kilan shi daga kudu yake ko kuma kilan ba a masa Hausa a gida. Shi yasa a nan Najeriya da mawuya ka ga an ce mutum yana baya jin Hausa. Zaka ga duk yawancin mu muna jin Hausa.

Gaskiya kayan aikin da nake amfani da shi yau da kullum shine wayana da kwamfuta na saboda in ma wayana ba chaji ko kuma kwamfutana ba chaji ina jina ne kaman ban da lafiya. Saboda in zan shiga da wani abu dole sai da waya ko kuma da kwamfuta. Abubuwan da nake yi idan na tashi daga bacci, idan na tashi da safe shine kullum zan duba wayana idan akwai notification in amsa, in akwai tambaya in amsa, in akwai wani message in amsa message ɗin. Sannan kuma in zo kan kwamfutana. Kwamfutana tana ɗebe min kewa sosai musamman a wajen aiki. Kuma ina aiki da ita a ofis sannan kuma ina shiga da project kala kala da ita sannan kuma ina yin recording da ita.

Wayata ƙiran iPhone ce, tana da cin data sosai. Idan na tashi da safe ina duba wayana, sannan ina sa ta a data mode, saboda kar ta. Ta rage yanayin da take cinye data sosai. Sannan kuma idan na tashi ina yin biyar GB ne a sati ɗaya saboda ina lallaba shi ne. Saboda in na ce ba zan lallaɓa ba nan da nan datan zai ƙare kuma ban samu nayi aiki ba. Sannan kuma in akwai wani aiki ina sa a rana ina nakan sa ɗaya GB ko kuma biyu GB. Sannan ina lallaɓa shi ne sosai. Ina kunna data mode sannan kuma ina sa wayan a battery saving mode saboda tana rage applications da suke cin data sosai.

A gaskiya in zan tambaye kaina sama da shekara goma, to abin da zan fara tambayan kaina shine zan tambaye kaina shi menene hadafin rayuwana? Idan na tambaye kaina meye hadafin rayuwana, meye alkibilar rayuwana ina rayuwana tayi. Sannan kuma zan tambayi kaina shin ina bauta ma Ubangiji na ta hanyar da ya dace? Ina yin abubuwan da ya hana? Ina hana, ina dena abu, bana yin abubuwan da ya hana? Sannan kuma ina yin abubuwan da ya ce a yi? Ina yin sallah? Ina yin azumi? Ina yin zakka? Sannan kuma ina yi ma iyaye na addu'a? Ya kamata duk wa'inan tambayoyin mutum ya dinga ma kan shi saboda ya ƙara yin tsoron Allah.

A gaskiya a gidan mu sai mun tabbatar da tsabtar ruwan sha kafin mu sha, saboda idan ba ruwan bohol ba ne sai mun tafasa shi kafin mu sha. Saboda an ce akwai wasu microbe- microbacteria wanda ake samu a cikin ruwan sha. Idan mutum ko wannan da ido ba sa gani, idan mutum bai tafasa ruwa ba ya sha zai je ya ɓata mashi kan hanji kuma ko wani zubin yana kawo tsutsan ciki ko macijin ciki. Shi ya sa mutane ake so mutum ya tafasa ruwa kafin ya sha. Sannan kuma indai ba ruwan, ba ruwan fiyawata zai sha ba ko ruwan gora, ya kamata mutum ya tafasa ne sai ya ajiye sai ya ɗin- sai ya bar shi ya huce sai ya dinga shan sha a hankali ko kuma ya tace shi kafin ya sha. Shi ma yana da kyau sosai.

A gaskiya yin bacci da wuri shi ya fi, saboda idan mutum yana so ya tashi cikin dare ya yi sallah ko kuma yana da wani uzuri, gwamma ya kwanta da wuri. Ko kuma idan mutum zai fita ya tafi makaranta, shi ma gwamma ya kwanta da wuri. Saboda yin bacci da latti kwata-kwata bai yi ba. Saboda in mutum an tashe shi da asuba ya tashi ya sallah, zai ga kwata-kwata yaushe ya kwanta, yanzu nan ya kwanta, yaushe ya shirya kafin ya tafi. Shi ya sa ake cewa mutum ya kwanta da wuri sai ya tashi da wuri. Amma in baka kwanta da wuri ba, ba za ka samu ka tashi da wuri ba. Ko kuma in mutum ya kwanta da wuri, ana kwanciya ne da wuri kaman ƙarfe takwas, ƙarfe tara, ƙarfe goma, shine bayan isha'i. Amma in dai ka yi ƙarfe sha ɗaya, sha biyu, to wannan tsakiyan dare za ka kwanta.

Gaskiya anan Hausawa yanayin koyon sana'a, ana kai yaro yana tashi kaman yana kai shekara bakwai ana koye, ana kai shi yanda ya-- wajen da zai koyi sana'an hannu tun yana ƙarami. In dai koyon ɗinki ne tun yana ƙarami za a kai shi a koyo, a fara koya mashi ɗinki. Haka zai ta koya har ya, ya ta koya har ya girma. In ya girma ya ƙware sai shi ma ya buɗe shagon kanshi. In kuma koyan walda ne shi ma tun yana ƙarami za a kai shi. Haka zai ta koya yana koya har in ya ƙware shi ma sai ya buɗe shagon kanshi. Amma akwai sana'an da idan mutum ya ƙware baya buɗe shagon shi kaman sana'an ajiya a shago, kaman sana'an mai ajiya a shago da kuma sana'an, da kuma sana'an taimakawa. Sana'an da zaka taimaka ma wani ɗan shago. Shi ma sana'an in dai ka ƙware daman za'a hayarin ɗinka ne a kwararrai saik shi ma kana yi oga na biyan ka amma in ka iya ba wai buɗe shagon ka za akai ba. Amma wanda ake koya wa tun kana ƙarami shi ne in ka koya za a yaye ku sai a ce kowa ya je ya buɗe shagon shi.